A'a, bana sauraron rediyo. Abun da yasa bana sauraron rediyo bana da lokacin sauraron shi. Na fi son da na dawo in kwanta in ɗauki wayata ta hannu in dan gin amfani da ita.

Abun da ya sa bana jin kunya bana albashi shine ba-bana ansa albashi shirya banason kowa da albashi. Nafi son na je inyi aiki na in sami kuɗi na yifimin.

Muna sadarwa a wajen aiki ta hanyar magana ta fatal baki saboda idan muka ce mu yi amfani da wayar hannu, za mu ɓarnatar da kuɗin kati sosai.

Eh, ina shuka tsile-tsile a gida. Abin da yasa nake shuka tsile-tsile a gida shine yana ba, yana ƙawatar da gida, gida sai yayi kyau, yayi.